Na fi son in zauna in tankwashe ƙafafuwana ba irin zaman raƙumi yanda zan zauna a kansu ba. Na fi yin wannan ne lokacin da nake sallah ko nake wani abu makamancin da ya shafi ibada. To na fi jin daɗin wannan zaman amma bana yin sai ya ɗauki lokaci saboda sai na ji kamar ana irin suka na a jikinta shi yasa bana ɗaukan lokaci. Amma idan na tankwashe ƙafa zan iya kai wa wani lokaci mai tsayi aƙalla yakan kai minti talatin kai har awa ɗaya ma zan iya kai wa hmm na tankwashe ƙafana. Musamman ace ko karatu nake yi ko kallo kooo wani nazari ko waya to yakan ɗauke ni lokaci mai tsayi aƙalla, alil aƙalla awa biyu saboda ko kallon balma da nake yi yana kai ni tsawon awa biyu bawa minti ishirin haka ko minti talatin. Wani lokacin ma ya haura haka in zaman yai min daɗi. Dan nakan iya yin bacci ma sai dai kuma bacci ba mai tsayi ba haka yakan yana, yana faruwa da ni. Sannan kuma, eeeh, sau da dama idan na zauna nakan tunani irin abun da ya faru da ni musamman da masoyiya ta wacce muke soyayya. Nakan ringa dawo da abin ina kallonsa a raina ina jin daɗi ina kuma annashuwa. Sannan wani lokacin a daidai lokacin kuma sai in kirata. To wannan sai in manta ma ina zaune sai in ji kamar a kwance nake so da zaman ya min daɗi sosai. Sai na ji ba wata kasala ba komi ne yake sa in tashi ba daga wannan zaman sai dai in wani abu ne na uzuri ya taso mun na shiga banɗaki. Aaah wani uzuri ne da zan ɗanyi tattaki in dawo amma ko da na dawo zaman zanyi. Shi yasa ina jin daɗin zama a ko da yaushe. A dul locin da na zauna ba wani abu da ke damuna.

Eh ina yin hawaye dai. Eh shine kukan, amma kuka yakan nufin mutum yana zubar da hawaye, yana shesheƙa ko da ihu sawun yana fita. Yakan sosa mun idona sosai. To abin da ya sa ko idan ina jin haka, idona yana ruwa bana fasawa saboda na taɓa yi an ce mun ciwon nan hawayen da yake zuba lokacin da mutum ke yankan albasa yana maganin sanyi. Ko irin zafi dinnan ana yankata an fi samu a irin tsohuwar albasa gogaggiya. To ita ce take da wannan zafin. Tabbas idona na ruwa sosai. Kuma bayan na gama yankan albasar ma, still dai ina jin yanayin da na saba ji ina yankawa. Yana cigaba da yin zafin har zuwa wani lokacin kuma sai in daina. Amma a lokacin duk sanda na fita cikin haske ko hayaƙi ya taba idona to zan ji zafi sosai. Eh zan ji zafi sosai. To hakan yana faruwa da ni musamman lokutan da nake yankan albasa. Shi yasa na kan jin fargaba in zan yanka albasa. Na fi so in sami irin mai lawashi kuma irin sabuwa wacce ba ƙatuwa ba. Saboda na fuskanci ita mai girma irin manya manyan nan wanda ake ɗan ajiye su dan bushe sun fi yin wannan zafin in ana yankawa wanda idon mutum sai ya ringa ruwa yana jin yanayi mara daɗi. Wannan shi ne.

Abubuwan da nake shiryawa a ƙarshen mako suna da yawa. Kamar yin karatu, muraja'a da karance-karancen addo'o'i da nake wa kakanni na da kuma ziyartar abokina Bashir. Mu zauna a ɗaki, mu kallo, mu raha, mu yi wasanni kala-kala. Sannan kuma in tashi mu tafi mu ce fani. Mu siyo kayan da za mu karya mu yi breakfast. Bacin nan kuma mu je mu yi wuce fane, irin su attaruh, albasa, tumatur, eh, magi da taliya, wake da sauransu. Wani lokacin ma muna amfani da, da doya. To, zan zauna ina jan carbi, ina tazbiyi, ina sauran aikace-aikace. Ni zan gyara, ni zan markaɗa, ni zan ɗora girki. Sannan kuma na ringa zuwa in taɓa ya yi ko be ba, me yi rage, me zaa ƙara. In magi ne in ƙara, in mai ne in zuba sauransu. Kuma al'ada ta ce idan ina wannan girkin to ina yi ina ci, musamman ya fara yin laushi. Sannan kuma nakan yanka albasa, na ajiye ta har sai abinci ya kusa dafuwa sai in zuba. Saboda mun fi bu ƙatarta da taur-tauri, ka tayi laushi half don ƙenan, to na fi jin daɗin ta. To idan fa na zuba albasan nan fa, to nakan komawa lokaci zuwa lokaci na ɗebo a cokali, na ajiye ya huche sai na ringa ci. Kafin na sauke abincin nan ina cin abin da na ɗebo wake ne da shinkafa, a taliya ce da wake. Sai na haɗu da albasan nan da na zuba sai na sa a bakina. To nakan yi ha ka, ya kai sau goma kafin sauke. To idan na tabbata abincin ya dafu kuma ya yi yanda ake so, zan sauke. To shi kuma wancan abokina Bashir yana zaune a kan katifa. Ya sa earpiece, yana ta kallo. Sai dai ki ji, sai dai ka ji yana ta dariya kamar sabon mahaukaci. Wata ƙila abin da yake kallo ne yaba shi dariya ko kuma wani abu ne ya burge shi ko tunanin wani abu yake a ransa ni dai ban sani ba. Haka zan ɗauko faranti in zuba a ciki, in ɗauko mahuci na ringa fifita wa. Idan na tabbata zafin ya ragu, saura kaɗan sai in ce me ya taso sai mu fara cin abincin. To kuma al'ada ta idan muka ɗebo a cokali, dole da wannan tururin yana tashi yana dukan fuskokinmu. To zan ɗauki mahuci ina fifita wa. Ɗaya hannuna riƙe da cokali na ɗebo abinci, ɗaya kuma ga mahuci muna fifita wa. To haka haka shi ma in ya ɗebo to zai riƙe. Bai kai bakinsa ba kuma bai ajiye a ƙasa ba zai tafi zan tafi fifita wa. To wannan iskar ita ke sa abincin ya huchi mu ji daɗin ci. To bana ajiye mahuci har sai mun kusa cinye abinci. Wani lokacin ma har na ƙarshe muna yi ina fifita wa. Sannan kuma gaskiya muna over loading. Muna cika cikinmu da yawa don muka ɗora abincin baya sauka sai wajen ƙarfe uku. 3:00 PM. Dabda lokacin da za mu je mu yi sallar Asr. To kuma a ɗabi'armu ƙarshen makun nan ba mu fi zuwa ko ina ba. To wannan abincin da ci ni zai iya kai ni har wurin ƙarfe takwas ban ci ba. To shi kuma ɗabi'arsa ana fitowa daga sallar magariba sai yace mu tafi. Ni kuma bana so saboda idan muka je zan ci abincin ba da yawa ba. Ba da yawa zan ci abincin ba. Ba saboda kawai yana dawani uzuri shi in ya ci baya son kwanciya zai fito. Ni kuma takura mun ake saboda yakan sa cikina in ji ya cuku. Bana jin daɗinsa. Na fi so in ɗan cikina normal yayi de de de de. Bana so ya mun ƙabe ƙabe ni over feeding saboda ba shi da kyau. In samu ne ciye-ciye na in sha kunu ko kuma in je in siya tea da bread sai na ƙara sa wannan shirin. Sannan kuma bayan haka mu kan je kallon ball. Most of the time dama an fi yin wasan Saturday, Sunday ko mu kalla a waya ko in je gidan kallo in biya kuɗi in kalla. Wannan shine abubuwan da na fi ya yi sosai a cikin ƙarshen mako.

A'a ina cin tafarnuwa sosai. Ina cin ta sosai saboda ina fama da sanyi kuma nomali ni ba ta takura mun amma fa idan wani yana ci ta kuramin take yi. Wani lokacin nakan jiƙa ta ta zama irin tatsuma haka sai na ringa sha ko kuma na bare ta na yayyanka ta ƙananuwa yanda zan ji daɗin haɗiya sai na sa ta a baki sai na haɗiye na zuba ruwa in sha. Haka na ke yin ta sannan kuma ina sawa a daka mun yaji na ringa cin abinci da ita ko kuma in zan yi girki ina saka ta saboda ina jin daɗin ƙanshin ta kuma ina s-s-ina ganin amfanin ta saboda akwai abun da yake damunana na ƙaiƙayi jiki, an ce mun sanyi ne kuma ita kuma ita ce sahihin maganin sanyi shiyasa nake amfani da ita lokaci zuwa lokaci. Ina son ta sosai.

In na kan yi tafiya mai tsayi, adala bila iron kilomita daga ɗaya zuwa uku a maramarce. Amma na kan jima wa ban yi ba. Amma idan abu ya kama zan yi na biyar haka, wannan shine daga ɓangarena. Amma in ya wuce haka ina bazai iya abun gaskiya. Sai dai in yi tafiyar in dawo akan abun hawa.

Kuma ina amfani da shi amma na fi amfani da shi idan ina yin wanki ko kuma zan hau abin hawa haka. Amma sai na tabbata in zan yi tafiya mai tsayi in kuma ba haka ba, idan na saka ya kan yana damu na sosai. Shiyasa lokacin ba na amfani da shi amma na kan ɗauke. Tsawon lokaci ban sa shi ba. Ma duk lokacin da na saka kuma na kan ɗaukan lokaci mai tsayi ina amfani da shi. Don kuma na gama na ajiye shi ma wannan nakan ɗauki lokaci ban dawo na ƙara amfani da shi ba. Amma yanzu haka ban da shi ina so na nemi mai kyaunl da ba mai irin takuran nan a cikin kunne ba. Insa mu in ci gaba da amfani da shi.

Ina jima dai ban wanke ba, amma in na tashi. Nakan ɗebo su wanda bai gaza kala biyar ba, highest kala shida. Amma nakan jima banyi ba. Sai dai kuma ina da wannan ɗabi'a, nakan yin, nakan yin shi a kai a kai. Musamman irin ƙananuwan da suke, wanda ake sawa a cikin, to wannan bana ɗaukan lokaci. Duk lokacin da na ga ya haɗa irin kala biyu, kala uku, kawai zan yi wankin. A wanke sai in shanya. Ba sai ya taru ba saboda bana so ya taru. In yi tarin nakan ɗan sha wahala. Sanan kuma hankali na baya kwanciya. Muddin ina ganinsa a cikin datti, shiyasa nake yinsa a kai a kai ba sai sun tarar ba. Wannan shine.

Ni ina kulle wa, yanzu ma na kulle kafin na kwanta don in tabbatar da tsaro kuma zuwa cikin dare ana yin sanyi Tun da yanzu muna harmattan season, duk da dai da farkon daren za ka ji zafi, zafi mai yawa. Amma da an tura sai dama ni zafi baya damuna. Zafi ne zai iya kwanciya kofa a rufe wannan ba matsalat ta ɓa ne. Kuma cikin dare zan iya ma lulluba ma.

A sosai ma. Ina iya yi, kuma ina yi sosai. Idan na yi shi yana nisa, saboda ina da ƙarfin jifa sosai. Sannan in zan yi, zan yi jumping, na taƙarƙare na wullashi. To in yi tafiya na zuwa wuri mai nisa. Amma dai zuwa yanzu dai rabon da a ce na yi jifan, gaskiya an kwana biyu, ba na yi yanzu. Amma, zai yi nisa sosai, zai yi yanda ba, ba ka tuna ni. Dan aƙalla zan iya yin sa yayi mita kamar dubu ɗaya haka. Eh, kamar mita dubu ɗaya, zai iya yi. Ina expecting ɗin haka. Amma yanzu dai ban yi badai, amma wata ƙila ko zuwa nan da wani lokaci sai in jarraba.

Abubuwan da nake tunawa daga wurin yaro suna da yawa. Yaro bashi da wahala sabo, mu din zai samu abun da zai sa abaki irin me zaki, ko kuma me irin ƙara haka, ko kuma kana yawan wasa da shi haka. To wannan abun zai sa ya ringa neman ka a ko wace wuce, to kai kuma za ka ji kana son sa, za ka ringa tuno shi musamman in ka ga wasu yara suna wasa, sai ka ce muna yin kaza da shi haka.

A'a ina yi sosai, ai ɗabi'a ta ce ai. Ai duk wanda muka haɗu ko na san shi ko ban san shi ba, to zan yi musabaha. Wani ma da muka haɗu da shi irin gaisuwar manya yake. Ba cin mun gaisa da farko, zai yi shaking hand dina. Kuma sannan za mu cigaba da yin magana. Sannan zai ƙara cikawa kuma za mu ƙara yi, zai riƙe. Muna ta maganganu yana gaya mu abun da yake so ya gaya mun nema. Ina bashi amsa, zai ƙara cika za mu ƙara riƙewa. To idan muka riƙe na uku, to shine har tsawon lokacin da za mu kai mana yin magana da shi, muna riƙe da hannun idan koh muka saki. To lokacin sallama ne kuwa zai tafi. To na fi yin wannan amma da manyan mutane. Irin mate ɗina haka sai dai kowai a yi once a gaisa a wuce.

A cikin kayan itatuwa na fi son kankana. Kankana, lemo, sannan ayaba sai kuma ragowar kuma duk wanda ya zo ina son shi. Amma my best favorite fruit shine watermelon. Na fi jin daɗinta kuma na fi shan ta. Daga ita sai, sai ayaba na ukun kuma lemu. To wannan a cikinsu na fi son su gaba daya sai kuma tufa. To ita kuma tufa tsadatta, ta yi kuɗi da yawa shiyasa ma bana lissafi da ita. Amma inda ace tana da sauki, a'a ita ma tana ɗaya daga ciki. Ina son ta sosai. Dan in na same ta ina ci, inda baka tunani, in ina ci ba ƙaramin jin daɗi nake ba kuma ina jin yanayi mai kyau a jikina.

Ina ajiye su a normal gallery na ke barin su. Bana canza musu guri don Allah. Qalla ina da hotuna wanda ba su gaza dubu biyu ba, kuma hotunan da suka fi yawa a cikin wayana na, na budurwata ne kudirat. Don kusan kullum in je wahala garin Allah ya waye ba a turo mun ba. Mantawa nake da adadin don kullum turuwa take, kullum kara yawa yake. Suna da yawa sosai don kusan su suka cika min wayana ma. Kuma gashi bana goge wa. Ina tara su, a'a kam na rasa wasu lokacin da aka ɗauke mun wayata. Don ina da wasu tsofafin hotunan ta wanda ita ma ba ta rasu. A ƙalla tun muna shagon cas, shagon da take koyan ɗinki.

Aha kullum ina sonsa. Ina sawa sosai saboda ina sonsa, ina son ƙanshi kuma dole ma in so ƙanshi saboda annabin da nake kwaikwayo wanda shine farin cikina, shine rayuwata kuma ƙai shine ma addinin ma da nake. Dan ga abin da ya kawo, du abin da addinin yace shi ya zo mun da shi. To ina son tirare yana ɗaya daga cikin dalilin da yasa nake sonsa. Bana son wanda baya son tirare bana son zama a kusa da shi sannan kuma bana so mutum ya je ya shiga rana bai sa tirare ba ya zo kusa da ni. Wannan abun yana hawa mun ƙai. Ina jin babu daɗi kuma ga shi wacce Allah ya haɗa ni da ita tana son tiradi. Ko da yaushe cikin ƙanshi take don ko kwanciya zatai sai ta fesa a jikinta. To wannan dabi'ar na ta yana birge ni sosai. Nima na koya daga gare ta. Bana sawa de in zan kanta amma ko yaushe in zan fita waje sai na saka shi. Na sa shi sosai in ringa jin ƙanshin kaya na.

Ina son zama a kujera fiye da tabarma saboda a kujera ce zan ji jjuya. Zan ɗan tura baya na jingina da bayanta idan mai motsin nan ce kamar ta aski, to zan ta juya wa. To wannan yana min daɗi sosai. Ta kuma tabarma na kusan na zauna idan na gaji wanda zan iya juya wa na kwanta ne duk irin zaman da nake so in ta kama ma ni bacci. Amma dai abin da na fi so, na fi son zama a kan kujera. Amma kujera ita ma ba kowacce ba saboda na zama comfortable in ji jjuya, na ringa leleyawa dai ta ko ina ina juya. To wannan abin yana sa ni nashiɗi sosai. Tabarma kuma in na zo kanta a yi sai dai bacci a yi, musamman na ɗibo gajiya.

Muna da bokitai dayawa. Alal aƙalla bokitan mu sun kai ƙwaya takwas amma fa akwai wanda suka fashe. Wasu ma an gyara, wasu ba a gyara ba. Wanda ba a gyara din ba akwai wanda ake zuba shara sai yazama kamar dustbin. Akwai kuma wanda kawai kaya ake tarawa idan an yi wanki ya zama iya amfanin da yake ke nan. In mutum yana wanki kayan da ka ɗauraye sai ka saka a ciki. Ragowar da kuma ake ɗebo ruwa ake tarawa bai fi kwaya biyar ne suka rage ba. Amma dai ina so in ƙaro wasu saboda a kusa da mu akwai wanda suke fenti, namma ina ce a tambaya min su inji na wa suke siyarwa sai in saya a ƙara don ya zama akwai adadi mai yawa na bokitan a gida.

Shekarah lokutan da na fi so na fi son lokutan sallah babba da sallah ƙarama sai kuma maulidi. To da a cikin lokutan da suke zuwa cikin shekara na fi so wannan lokuta saboda shine nake cika cikin farin ciki marar misaltuwa. Musan ma ma lokacin maulidi sai lokacin babbar sallah na ƙarshen shine ƙaramar sallah. To na fi samun jin daɗi da walwala kuma duk wa su abubuwan da nake na ɗinki spending money abubuwan da za'ayi a gida. To dukkan ma na fi cire wa a wannan lokacin. Shi yasa su ne lokutan da na fi so na fi jin daɗin yin al'amurru kala wannan time din. Shi yasa yan zaɓe suna fusansa a cikin shekara har Allah Allah ne ke su je su dawo. Kuma ba na so in sun zo su yi saurin tafiya wannan shi ne.

Eh, ina raba amma ba sosai ba. Ba koyaushe nake rabawa ba. Na fi bayarwa lokacin da abubuwa suka yi mun yawa to a daidai wanan lokacin shine zan raba. Wani lokacin ma haka nake haƙuri na yi su da kaina gaba ɗaya saboda ba na so a yi mistake ko kuma ka ba mutum abu ya yi ma ka, ka gaya canja fuska. Toh abun baya mun dadi. Shi ya sa ma ba kasafe na fiya so na ba wani ba. Ko me zan yi, ko me, ko me zan yi na aiki, ko wane iri ne, na fi so na yi da kaina. Sai ta zama dole ko abun irin ya yi yawa ko na gaji sosai to sai na bayar saboda a rage mun. Tun da kama kama ta fi mutum ya shi kaɗai. Shi ne dalili da ya sa amma gaskiya na fi son yi aiki ni kaɗai. Ba na son bayarwa sai dai in ya yi yawa.

Eh, da nake tafiya gaskiya se abu ya tashi. Kamar misali ina da aboki wanda zai yi aure to nakan shirya tafiya dalilin wannan ko kuma irin gaisuwa ta mutuwa. Amma dai nakan ɗauki lokaci mai tsayi ban yi haka ba saboda abun ba su fiye faruwa ba sai an ɗauki tsawon lokaci.